Kana sai a taka hakila a yata.

Yaya ka ke kafa? Yaya ka ke kafa? Kina da, ina.

Kaya. Yaya naka lokacin wanka? Yaya lokacin wanka?

Kana iya bada ba kwashi, kana iya bada ba, ba kwashi, ba kwashi.

Amfani dasu, yaya kake kaba baƙo, yaya kake karba baƙo?

Uhm wayaka tana daidaita haska da kanta ya haska da kanta yajin.

Nawa ne ya dangin ku a gida ana yi wa waka a gida?

Kana yin haɗuwa kallon, uban tanka yana da wayo.

Wa ni Erin Tafiya ka ke amfani da shi. Wa ni Yashiya ka ke amfani da shi.

Nawa bokiti kukeda su a gida? Na bokiti na farin bokeke keda su a gida.

Wai me kake yi idan ka shiga damuwa? Mi ka ke, yi lu kan shi damu damura.

Kana iya dafa abinci, yaya kuke sadawa a wurin aiki na wurin aiki?

Da ajiya a zane gizo, kana amfani da ajiya hanin gizo, kana zamaka.

Da ka keji damuwa, nika keji damuwa kana son abin shiman iyaji.

Ko hunu, mene ne abin shaɗa kafin kakefi so?

Kana shinsita a abinci? Kana shinsita, kana shinsita abin shi?

Kana duba daftarin kuɗi, kana duba daftarin kuɗi me ka ke yi don?

Adani kayan aiki goge andasu anfanin da su. Ala.

Ina amfani da matashin wuya. Kana amfani da matashin, wuya.

Yaya ka ke magana da banki shi ma ke, banki shi ma ke yi?

Kana sanya giya a yanar gizo. Kana sanya kaya a yanar, a yanar gizo.